Eh ko wanɗe rana ina kunna bluetooth, na amfani da shi inq jin sauti a earphone, ina jin sauti da shi a radio a gida. Ma wani lokacin ina haɗashi da computer in ɗan tura wasu kaya haka a cike.